A gaskiyar magana kalmar da nakeson in faɗa, ba komai bane illa kalmar kuɗi. Kuɗin ma miliyoyin kuɗi. A gaskiya ina son kalmar kuɗi sosai. Barin ma in ji an ce turo account number ki in saka miki kuɗi. Gaskiya ina son wannan kalmar sosai da sosai. Kuɗi ce, ba kowacce ba ce kuɗi aka ce. Duk sanda aka ce min, Hajiya yakike to turo account number ki a saka miki na shan ice cream. Wani daɗi nake ji in na tura account number sai in ga an turamin wata dubu goma ko dubu ashirin. Kaga to da mai na manta, zan ɗan kwana biyu kaman ko in ce nakan zan yi sati ina kashe dubu ashirin ko ba haka ba. A gaskiya ina son kuɗi. Abin da ya sa nake son kuɗi saboda gaskiya idan babu kuɗi zan iya ce maka rayu wannan ma duk za ta iya zama sai a hankali. Zan iya ce maka idan babu kuɗi rayuwan nan za ta iya zama duk sai a hankali. Saboda gaskiya idan babu kuɗi kaga yanzu abinci sai kana da kuɗi, asibiti sai kana da kuɗi, makaranta sai kana da kuɗi. Kai rayuwar duniyar nan fa ga baki ɗaya sai kana da kuɗi. Amma kuma zan iya ce maka lafiya ta fi komi, lafiya ta fi kuɗi. Allah ya bamu lafiya amma ni dai ina son kuɗi sosai da sosai. Abin da ya sa nake son kuɗi shine misali yanzu idan ina son in ɗan fita wata shaƙatawa, kaga ai bazan iya fita ba tare da kuɗi ba ko? To in dai ina da kuɗi fa ai kaga zan fita. So ina son kuɗi. Kaga yanzu misali a ce ƙawata za ta yi aure anbi an fito da anko. Kaga idan babu kuɗi ai kaga bazan yi anko ba ko? To shiyasa nake son kuɗi. Sannan kuma misali yanzu a ce. Ko wata wani abu ya taso ko na dangi haka za aka ba da gudumowa. To idan ba ka da kuɗi ai kaga baza ka iya ba da wa ba kuma za a rinƙa kallon ka a ce wa ai wa ne shi ne kaɗai bai ba da kuɗi ba. Kowa ya ba da. Kaga kenan dole mj so kuɗi. Gaskiya kuɗi abin so ne, kuɗi abin kashewa ne, kuɗi abin marmari ne. Ina son kuɗi sosai da sosai. Uhm, duk ni duk sanda nake son kuɗi nakan faɗa, nakan cewa ni dai gaskiya ina son kuɗi. Ko yau ma da safe da na tashi saboda na san babu kuɗi a account dina sai da na ce ma en gidanmu a gaskiya ni bai yau ban da kuɗi. Ina ma wani zai ce in tura account number na wato lambar banki, lambar banki na ya saka mun kuɗi da zan ji daɗi sosai da sosai. Aka dinga mun dariya. Kuma kawai sai na ci sa'a. Ina tashi da yake ina kasuwanci, kawai sai wani yazo ya siya wata hijabi gudu uku. Kuma hijabin duk guda ɗaya dubu goma goma ne, kaga dame na manta na samu dubu talatin kenan. Aka ce in tura lambar banki na a saka mun kuɗin su. Ina sakawa. A take aka saka mun kuɗin banki, kuɗin hijaban nan dubu talatin. Kaga kenan na dan samu na kashewa. Shi ya sa nake ce muku sana'a gaskiya tana da amfani sosai. Ba don komai ba saboda ka rinƙa biyan ma kanka buƙata na yau da kullum. Irin dai hidimar dubu uku, dubu huɗu, dubu biyar zuwa dubu goma bazu gagareka ba. A gaskiya ina son kuɗi sosai da sosai. Kuɗi duk wanda kaji yana yace. Kai ni babu ma wanda na taɓa ji ya ce bai son kuɗi. Sai dai to son kuɗin wani ya fi na wani. A gaskiya ni dai ina son kuɗi. Kuma na san akwai waɗanda suka fi ni son kuɗi. Ba zan manta ba sanda muke makaranta akwai wata yarinya, yarinyar dai ƴar ɗakin muce ba ƙawata ba ce. Yarinyar nan tana son kuɗi sosai. Don babu abin da ba za ta iya ba domin ta samu kuɗi. Kai komai fa ina faɗin muku za ta iya ta duk abin da aka ce muku mutum zai samu kuɗi, za ta yi. Tana yin sana'a, tana yin komai da komai amma duk da haka kuɗin nan ba su ishe ta ba. Ta kanyi duk abin da take so domin ta samu kuɗi. Shi ya sa ba ta taɓa rabuwa da kuɗi. Kai kuɗi fa suna da kyau sosai, amma kuma in dai zaka samu kuɗin ta hanyar halaliyar ka, gaskiya kuɗin nan suna da kyau sosai. Amma in dai ba nan ba gaskiya to ni dai ina umartan mutane musamman ƴan uwana mata duk wanda zai sa zai nema kuɗi ya san ta yanda zai nema. Ko ta hanyar sana'a ko dai ta wani hanya amma ba ta hanyar da Allah ya hana. Kun san wasu suna zuwa su yi uhm, wannan irin ƴan secret abubuwan nan da suke tsafi su samu kuɗi. Kaga wannan ba ta hanyar Allah ba ne ba. Shi ya sa ina, ina jawo hankalin, ina jawo hankalin ƴan uwana mata da maza da su, da su kiyaye yanayin yanda za su rinƙa samun kuɗi. Kuɗi abin so ne fa amma gaskiya mutum ya san yanda zai rinƙa samun kuɗi. Haka za ka ga wasu suna samun kuɗi ka rasa ta yanda suke samun kuɗin nan. Amma idan kayi bincike sai ka ga ma wa ashe suna can tsafi suke yi samu kuɗi. Kaga ni sai mu Allah ya raba mu da irin wannan. Allah ya bamu kuɗi ta halaliyan mu ba ta haram ba.

A gaskiya masu maganin unguwa suna taka muhimmiyar rawa na ganin cewa mutane sun samu lafiya. Mai maganin da na sani a unguwar mu wani malami ne wanda tun kafin a haifi mu yake ba da magani, wanda har yau yana ba da ma mutane magani. Gaskiya maganin shi an shaida shi, yana warkar da mutane. Ke ko wani irin ciwo ka je da shi sai fai in ciwon ajali ne. Amman kuma duk ciwon da ka je da shi yana ba da magani ka warke. Ya kan ba da maganin hawan jini, maganin ciwon siga, maganin ciwon HIV wato ciwon nan da yake karya garkuwar jiki. Yana ba da maganin typhoid, yana ba da maganin malaria, sannan kuma yana ba da maganin cancer wato maganin sabara ke nan. Duk yana babbadawa kuma duk wanda ya zo yakan warke, akan dace. Shawaran da yake ba ma mutane marasa lafiya shi ne, yana ce musu idan ya ba su magani yana ɗan ba su shawarwari yadda za su ringa tafiyar da rayuwarsu na yau da kullum. Sannan kuma yanayin yadda za su yi amfani da maganin. Sannan kuma yanayin yadda za su daina saka damuwa a kansu musamman masu hawan jini. Saboda saka damuwa a kai yana ƙara ma masu hawan jini jinin su ya hau sosai da sosai. A gaskiya mutumin nan yana ba da magani sosai saboda mutane sun yarda da maganin shi. Duk wanda ya ba da magani-- duk wanda ya ba ma magani yana warke wa cikin ƙanƙanin lokaci. Kamar yadda na ce muku sai dai idan ciwon ajali ne. Akwai kuma lokacin da yake tura mutum asibiti. Misali, idan mutum ya zo wajen shi wannan watan ya ba shi magani ya sha, ya sha, ya sha ya ji maganin bai yi ba. Wata watan ma ya, ya ƙara ba da magani maganin bai yi ba. Idan ya ba da maganin kamar na wata uku haka maganin bai yi ba to sai yakan tura mutum asibiti. Kuma asibitin ma ba ƙaramin asibiti ba. Irin manya manyan asibituna irin su asibitin Shika da ke Zariya. A gaskiya idan dai har ka ga malamin nan ya tura ka asibiti to kawai ka sadaukar ma rayuwar ka. Saboda babu maganin da bai yi, sai dai kawai maganin ajalin mutum ne bai yi. Idan dai har ya tura ka asibiti to za ka je asibiti a ƙara dubaa ka. Saboda shi ma maganin, maganin nan da ka ke nema ko kuma in ce ciwon ka ba na maganin gargajiya ba ne, na maganin asibiti ne. Sai tura ka asibiti. Idan ka dace to ka ji sauƙi idan kuma ba ka dace ba a gaskiya yawancin mutanen da ya ke turawa asibiti idan ba'a dace ba yawanci suna rasa rayuwar su ne. Sakamakon ciwon yayi, sakamakon ciwon yayi tsanani sosai. Shiyasa na ke ba wa mutane shawara idan sun ji suna yin ciwo idan sun je wajen maganin gargajiya na wata ɗaya bai yi ba, kawai su haƙura su je asibiti. Su tafi asibitin likita, likita ya dubasu saboda kada ciwon ma ya ci su sosai a gita. Sakamakon maganin gargajiya ba shi bane, ba shi bane maganin da suke buƙata. Maganin asibiti ne. Ya kamata su ringa hanzartawa suna tafiya asibitin su ga likita. Domin likita, idan suka je su ka ga likita aje a aunasu a gwgwada su a sassaka su a cikin injina aduba masu lafiyar jikin su a ga me ke damun su da abinda ve damun su amma fa yawanci idan ka je asibitin likita akan dubaa ka, a dubaa ka, a rasa ma me yake damun ka. Har sai ka dawo wajen malamin gargajiya ko kuma in ce wajen maganin gargajiya. A gaskiya ma wannan malamin da ke unguwar mu da yake sayar ma mutane magunguna ko kuma in ce yana ba da magunguna sadaka. A gaskiya mutumin nan Allah ya ba shi baiwar warkar, warkar da ciwuka kala kala. Amma dama an ce Allah ne yake warkarwa. Amman kuma ɗan adam suna ɗan taimakawa wani zubin. Za ka gani idan malamin nan ya basa magani da wahala ka ga ba'a warke ba kai ina ma faɗan maka kafin ma ka ga malamin nan ya tura wani marar lafiya zuwa asibiti sai an yi da gaske bai fi a shekara biyar a samu sau ɗaya ba.

Akwai wata rana da na gwada wani abincin da nagani a TikTok da kuma Facebook na ga abincin nan yana ta trending sosai da sosai. Na ce "Ai kuwa sai na zo na gwada shi a gida." Na samu wasu sababbin hanya da na fara gwada abincin. Farkode sai da na je na fara si-siyo wasu kayayyakin abinci irin su "spices" da irin dai su abubuwan nan dai da zan buƙata yayin yin abinci. Na zo na dafa abincin nan. Abincin nan ba kome bane ba illa burabisko. Ab-- aka ce mun na ga yanda ake ga yanda ake, a'a na ƙi yarda. Saida naje nabi wannan hanyan dana gani a social media shi yasa aka ce duk abinda kaga ni a social media karka biye mai saboda social media ba abu bane mai kyau wani zobun yawancin wa'innan masu girke-girken da suke sawa a social media, yawancinsa suna yin abinci ne kawai amma ba daɗi yake yi ba. Gaskiya, sakamakonsu da na gani da na girka abincin nan, wallahi abincin nan in faɗa maku, na farkode da na dafa kwata-kwata bai daɗi ba. Ban san ko saboda ban saba yi bane ko kuma in ce ban taɓa yi bane ba. Da na dafa kwata-kwata ban iya ci ba. Har ma-- 'yan gidan suka ƙasa ci. Na ce "To tun da dai kowa ya ƙasa ci a gidan, wannan abincin bai kamata a ba ma almajiri ba." Tun da muma 'yan gida mun ƙasa-- na ce "Wannan abincin bai kamata a ba ma almajiri ba, tun da muma 'yan gida mun ƙasa ci bari kawai ku gani." Haka nan muka tattara abincin nan muka je muka zubar. Da dana sani da, da nadama sosai da sosai a fuska na. Na-- darasin da na koya gaskiya shine kada ka kalla abu a social media, ka ce dole dole za ka zo ka gwada kuma dole zai yi daɗi. Dama kasadaƙar ma zuciyan ka cewa ko yayi daɗi ko yayi rashin daɗi saboda abincin ba wai ka lallai, ba wai ka taɓa yi bane ko kuma ba wai ka taɓa ci bane. Kawai ganin shi yanda ka-ka gani ne an yi shi a social media yay maka daɗi, ya maka, ya ma-- ko in ce ya maka kyau a idonka ka ce sai ka gwada. Da kazo ka gwada kuma sai kaga ashema ba wani abu bane mai daɗi. Tun da dai har kowa ma ya ƙasa ci to su kuma da sukayi abin su ka ga za su iya ci. Amma kuma akwai wani abinci da na taɓa dafawa, shi a Instagram na gani. Wata mai, wata mai kicin, mai abinci ta zo ta yi posting ɗin shi. Na bi "process" ɗin da ta bi, duk hanyar da ta bi, kome da kome ta au auna kome. Yanda ta auna haka na auna. Wallahi abincin nan da na dafa ya mun daɗi sosai da sosai. 'Yan gidan mu suka ce "Gashi yanzu kin yi abinci mai daɗi." Na ce "Eh wallahi." Kun ga wancan ai a TikTok na gani da Facebook. Wannan kuma na je na samu ainihin masu yin abinci a Instagram ne nan. Na bibiye su, na ga yan da suke yi. Komi yanda ta auna haka na auna. Suka ce "Gaskiya abincin nan yayi daɗi sosai. Gobe ma ki ƙara yi mana." Na ce "Lallai kuwa gobe in ƙara muku to duk ku haɗa kuɗi gobe sai a siyo abubuwan a yi saboda na ce masu saboda kun gani yau wallahi na kashe kuɗi sosai." Daman na ce ne zan muku saboda kada ku mun dariya. Ku ce duk abin da na gani a social media baya daɗi. Gashi yau dai na muku abinci mai daɗi gashi har kuna santi. Kun ce in ƙara yi maku gobe duk wanda yake so in ƙara mai abincin gobe to ya kawo kuɗi sai a haɗa. Kawai ba, ba tsada. Kawai dubu goma ce za ku haɗa sai muyi shi da yawa a ci a ƙoshi har ma a ba ma maƙwabta a samma almajirai. Suka ce "To shikenan. Ai ko washe gari kowa ya haɗa kuɗi mu kai wannan abin." Yama fi wanda na yi ji ya daɗi. Abincin nan ya haɗu, yi daɗi sosai gashi an yi shi da yawa. Muka samma maƙota muka ci muka yi makil sannan muka ba ma almajirai sauran. Gaskiya abincin nan yayi daɗi sosai. Inta kai ta muku ma abincin nan shi muka ci har dare har ma ya ragu da safe muka ce to ko a dun duma ne a ci kowa yace eh. Kuma fa kun san mun ba wa almajirai wasu haka nan dai da yake munyi da yawa muka samma almajirai da safen ma muka ƙara musu. Muka cinye sauran a gaskiya abincin nan yayi daɗi sosai suka ce to yau sai akara sa rana randa za'a ƙara yin wannan abincin saboda yay daɗi nace musu za'a ƙara yi amma sai an kwana biyu saboda. Yanzu idan muka yi yau, zai fitar ma kowa da kowa a rai ne. Amma mu bari idan dai aka ɗan kwana biyu kowa ya riga ya, ya, ya manta da abincin to sai muyi kowa zai ci shi da marmari sosai da sosai." Suka ce "To shikenan. Ai babu kome mu kowa da, da fara'a da farin ciki muna jin daɗi mun ci abinci har na tsawon kwana biyu zan ce ko na ɗaya saboda mun ci shi tun daga safe zuwa yamma kuma muka ƙara cin shi da wata safiyar."

A gaskiya ina kula da idanuna sosai da sosai. Ko da a ce ma ban yi aiki mai tsawo ba, balantana idan nai aiki mai tsawo. A gaskiya idan nai aiki mai tsawo. Kula da ido na ɗimma na musamman nake yi. Abin da nake yi idan zan kula da ido na shine nakan huta na tsawon, na tsawon, na tsawon sa'o'i uku haka saboda in ɗan samu in rufe ido na in yi barci. Ko da a ce ma barcin bai zo ba, nakan haƙura da barcin kawai in rufe ido na saboda ido na ya huta saboda kada in zo in sama ido na damuwa. Abun da muke yi shine barci nake yi. Ko da a ce ma barcin bai zo ba, kawai zan rufe ido na ne. Ko da a ce kawai idan in rufe saboda ido na ya ɗan samu ya huta. Abun da na lura da shi duk sanda na ɗan huta ko kuma in ce na bar ido na a kulle ya ɗan huta, nakan samu, nakan samu warako sosai a cikin ido na kuma sannan ido na idan na tashi yana mun fari ya dawo kaman ban yi aikin gajiya ba. A gaskiya aikin gajiya, aikin gajiya yana sa, yana, yana shafan ido sosai da sosai. Shi yasa duk wanda yake irin aikin gajiya haka ya kamata ya rinƙa hutawa musamman ma da idon shi. Ko da a ce jikin shi bai buƙatar hutu, idanuwan mu yana buƙatar hutu sak saboda idan dai har ba ka, ba ka huta idon ka bai huta ba ko kuma in ce in dai har ba ka samu ka ba ma idon ka hutu ba, a gaskiya za ka samu ciwon ido. Kuma gaskiya ciwon ido ba yi da daɗi. Akwai wata ƙawata tana yawan yin aiki sosai da sosai. Ita kuma ba ta hutawa. Wallahi sai da idon ta yai ciwo. A yanzu haka idon ta na can na ciwo. Don har, har glass ɗin ciwon ido aka mata wato madubin ciwon ido. Don duk sanda ba ta sa madubin nan ba, ba ta gani sosai ko kuma za ku ga idon ta yana ta rawa. Nakan ce mata kekam ya akai haka har kika bari aikin nan ya ɓata maki ido sai ta ce mun ai ita ma ba ta san yana ɓata ido ba. Takan ji dai idon ta yana ɗan mata zafi wani zubun in tana aiki amma ba ta ɗauka aikin ba ne yake ɓata mata ido. Musamman aiki amfani da waya ko kuma amfani da kwamfiyuta. Sai nakan ce mata ai ba abun da ya fi ɓata ido irin hasken waya da kuma hasken kwamfiyuta. Ya kamata idan kina amfani da shi ki rinƙa, ki rinƙa hutawa ko kuma ki rinƙa sa ba ma kan ki hutu ko da a ce ma ba lokacin hutu ba ne. Nakan ce mata, nakan ce mata gashi nan yanzu kin jama kanki amfani da madubin ido. Kuma amfani da madubin ido idan ka fara amfani da shi, shi ke nan ba za ka daina ba. Ya bi ka ke nan har abada. Takan ce ma ai likitan ya ce mata za ta warke idan ta jura amfani da glass ɗin ko kuma in ce madubin idon. Idan ta jure amfani dashi kullum tana sawa za akwai lokacin da idon zai daina mata ciwo sai ta dena sawa sai na ce mata to shi ke nan in dai haka ne. Nakan ce mata ni kin ga duk sanda nake, nake aiki musamman aiki da kwamfuta nakan bar, nakan hutar da ido na. Na, nakan yi barci ko kuma na kwanta ko da a ce ma barcin ba zai zo ba. Nakan huta da ma ido na ya huta sosai da sosai saboda ba na son, saboda ba na son wani damuwa a ido na. Ciwon ido yana wahalar da ni. Haka nake ce mata. Sai ta ce mun haka ne fa. Ai ke ma da ciwon ba ma a jikin ki yake ba? Ya akai ki ka sani ciwon ido yana wahalar da mutane? Sai na ce, sai na ce mata ai na sani saboda ai ciwon ido akwai wata, wata ƴar uwata da take yi tana shan wahala har ba tausayi take ba ni sai na ji kamar na yi mata kuka. Sai ta ce mun wallahi ciwon ido yana da wahala sosai da sosai. Don ma ba a jikin ki yake ba ne. Mu da yake jikin mu kin gani wallahi muna shan wahala. Nakan ce mata to ya za ayi sai haƙuri. Ciwon da Allah ya ɗaura maka ba yanda za ka yi. Ko sai ta ce ko kuma muka ɗaura wa kan mu ba. Tunda ai kinga da ba ma amfani da waya ko kuma in ce miki laptop, kwamfiyuta ke nan. Ciwon idon ba zai sami mu ba. Nakan ce mata ai ke baki sani bane. Dan da a ce kin sani da ba za ki ba. Sai ta ce mun eh haka ne kuma. To ka gani yanzu. Ta, ta kan ce mun to kin gani yanzu ai na riga na sani kin ga ba zan ƙara amfani da waya ko kwamfuta na tsawon lokaci ba. Nakan ce mata haka ne ki dai rinƙa kiyayewa. Allah ya ba mu-- nakan ce mata ki dai rinƙa kiyayewa. Allah dai ya bamu lafiya mai amfani a idon mu da kuma sauran sassan jikin mu. Amin.

A gaskiya ina ajiye tinanin tafiye tafiyena a wajaje da dama. Kun ga ina ajiye shi a waya, ina ajiye shi kuma a hotuna. Ina ajiye shi a wajaje da dama. A hotuna ina ajiye shi a waya kamar in sa shi a email ɗina ko kuma in je studio a ɗauka abin hoto. Idan aka ɗauka abin hoto sai in zo in adana shi a gida in ɓoye shi inda babu wanda zai gani. Na kan nuna ma mutane da dama irin ƴan uwana kamar irin su mama na ko kuma ƴan uwana dai haka, yayyina ko ƙannaina su nake nunawa. A gaskiya idan dai har mutum yana so ya ringa ajiye abubuwan tinanin shi kawai mutum ya samu waya ya je ya sauke Google Photos a wayan shi. Idan ya iya sauke sai ya ringa adana hotunan shi a wajen. A gaskiya idan ka ajiye hotunan ka a wajen hotuna basa ɓacewa ko shekaru nawa za su yi. Shi ya sa indai har na ajiye hotunana a wajen nan ko kuma ko ba hotuna ba ko irin lamban waya ko kuma wani abu irin su fayil da sauransu dai indai na ajiye su a wajajen to bana da shakku bana tunanin ko za su ɓace ko baza su ɓace ba. Na san suna nan duk sanda na zo ɗauka zan gan su a wajajen. Shi ya sa ko dama ace wayata ta ɓace indai har na zo na zan yi amfani da shi ko kuma wayata ta lalace. Idan na yi login ɗin Google account ɗina a wayan wani ina dubawa zan gan su shi. Shi ya sa in nake yin ajiyana a wajajen nan. Amma mutane da dama su basu san wannan ba. Na kan ce ma wasu ƙawaye na idan kuna son ku yi ajiyan ku inda baza ku ringa tunani ba ko kuma ya ɓace to ku ringa yin ajiyanku a Google Photos in ku saboda a nan wajen kwata kwata baya ɓacewa. Duk sanda kuka buƙaci ɗaukan hotunanku za ku zo ku same shi a wajajen. Shi ya sa suke son su ma ɗin su ringa yin ajiya a wajajen. Na ce musu ajiya a wajajen nan yana da matuƙar amfani kuma yana da kyau sosai da kuma yana da kyau sosai da sosai. Sukan ce min to shikenan. Akwai wata rana wani yayana yana so ya yi ajiyan wasu fayil a wayana sai nace mai "yaya ka san menene? Kada ka yi ajiya a wayana ka samu ka je ka sauke Google Photos a wayanka. Ka shiga Playstore ka sauke. Idan ka sauke to zaka gani sai ka saka email ɗin ka kawai kayi register. Idan kayi register sai ka maida komai da komai naka kai har ma da hotunan ka duk ka maida su cikin Google Photos in ka. Duk za ka ko kuma in ce Google Drive duk za ka gan su a wajajen. Babu abun da zai same su babu wani matsala da zai taɓa su ko shekaru nawa su kai." Sai yakan ce min to shikenan. Ranar nan kawai sai ya kira ni yake ce min kin ga abun nan wayana fa ta ɓace ta ko wayana ta ɓace an sace mun. Amma kin ga da na sayi wani nayi login ɗin Google Drive ɗina ga shi duk abubuwana sun dawo. Sai na ce to yaya ka gani da ranar ka yi gaddama da shi kenan abunka ya ɓace ni ka ga wayana babu space lokacin shi ya sa ban ansan maka ba. Amma yau da ka samu ba ka yi gardama ba kayi downloading ɗin shi ka sauke shi daga Playstore ka zo ka yi amfani da shi ga shi nan yanzu ya maka rana. Ya ce gaskiya na ji daɗi daga yanzu duk abun da kika ce mun zan ringa ɗaukan shawararki. Na ji daɗi na yi murna na ce to shikenan yaya. Ai kuwa in faɗa muku ranan nan ma haka ta ƙara faruwa ni da ƙawata. Na ce mata ta sauke goggle drive a wayanta indai tana so ta yi ajiyan hotuna ko wani abu masu mahimmanci, ta ce mun wai. A'a ita bata da data, bata da space, bata da waye waye. Haka nan na ƙyale ta da ta ce in sa mata a wayana na ce mata a'a ni ma ɗin ai bani da space ɗin kuma bani da data. Ta ce to shikenan. Abun nan kuma gashi fa yana da matuƙar muhimmanci a gare ta. Haka nan ta yi downloading ɗin application ɗin ta bashi ya tafi. Ai kuwa ranan nan ta ce mun an ɗauke mata waya kai ba ma ɗauke mata waya a kai ba. Sace wannan lalacewa wayar ta yi ga shi basu da kuɗin gyara ga shi kuma tana matuƙar son ta yi amfani da wannan abun nata da ta a cikin wayan ta. Sai na ce mata kin ajiye shi kuwa ranan da na ce ki ɗauko Google Drive a wayanki kin ɗauko kin yi amfani da shi? Ta ce mun wai a'a bata ɗauko ba. Na ce to shikenan yanzu kin ga kin yi ma kanki. Yanzu sai in ga yanda zaki ki ɗauko wannan yanda zaki ki ga abin ki. Nace mata yanzu kin ga da ace kin yi downloading ɗin shi da yanzu sai dai koyi ki login in shi a wayana ki ɗauko abin ki. Amma kin ga taurin kanki yayi gardama shikenan. Yanzu kin ga yau waye gari ya waye ke. Nai ta mata dariya kuma.

A gaskiya ni dai ba koyan ajiye kuɗi ne ba. Kawai dai na gani ne ina ajiye kuɗi. Hanyar da take mana aiki wajen ajiye kuɗi shine hanya ta farko ita ce ajiya ta banki. Idan na samu kuɗi na kan tura shi asusun banki na domin in ajiye shi. Farkon ajiya na a gaskiya naji daɗin ajiyan nan sosai da sosai. Sakamakon da na ajiye kuɗin nan wallahi na ji daɗin shi saboda lokacin wani babban biki ya zo man kuma wallahi ban da kuɗi sai wannan ajiyan kawai da nake yi. Ina tunowa ina da wannan kuɗin na ji kawai na ji daɗi sosai da sosai. Lallai na ji daɗi wallahi. Hanyar da take aiki wajen ajiye kuɗi ita ce a yi wajen ita ce ajiye kuɗi a banki. Ajiye kuɗi a banki ne dai ita kaɗai take mun aiki saboda duk inda na ce zan ajiye kuɗi wallahi sai na ɗauzo na kashe. Kamar idan zan ce wai zan ajiye a ɗaki ko kuma a asusu a gaskiya na san zan je ne nan kawai in kashe kuɗin saboda ni ban iya ma ajiye kuɗi a asusu ba ko kuma a ɗaki. A banki na kaɗai ne na yarda in ajiye kuɗi. Idan ina son ajiye kuɗi a banki sai idan na ajiye kuɗin sai in je in yi blocking account ɗin. Shi ke nan duk sanda na buƙaci kuɗin sai in je in buɗe in kwashe kuɗina. Amma in dai shi ma ban yi blocking account ɗin ba ba zan taɓa, ba zan taɓa ɗauki, ba zan taɓa barin kuɗin su, ba zan taɓa barin kuɗin su taru ba. Dole zan je in ɗauka, in kwaso wasu daga cikin kuɗin. Amma idan na bar kuɗin a cikin bankin ne blocking shi ke nan na san ba zan je in ce wai zan je in kwashe ba. Abin da ya sa idan dai a ce idan dai ban blocking ɗin ba kaga ina kaucewa ba wajen kashe kuɗin. Indai banyi blocking din bankin ba nasan duk zan kwashe ne in kashe. Abin da ya sa ke nan nake zuwa in yi blocking bankin. Amman dai akwai wata ƙanwata ita ba ta iya ajiye kuɗi a banki. Sakamakon ko da a ce tayi blocking ɗin bankin na ta, za ta iya zuwa ta buɗe a ko da yaushe ta kwashe kuɗin ta. Koda ace ba lokacin amfanin su ba ah amma ita ta fi gane ta je ta ajiye shi a asusu. Amman ni gaskiya ajiye banki a asusu baya kwashewa nake fasa asusun nake in kwashe. Ita kuma a asusun ne take son tayi ajiya. Ni kuma a banki ita kuma a asusu. Shi ya sa nake cewa kowa ra'ayin shi daban. Kowa ba Allah yayi ko ya halitta kowa daban kuma ra'ayin kowa daban. Ita tana ajiye kuɗi a asusu nikuma ina ajiyewa a banki saboda sakamakon ni a banki hankali na yafi kwanciya. Ita kuma a asusu hankalin ta yafi kwanciya. Sannan kuma shi ƙanin mu shi bai ma ajiye kuɗi. Ya ce shi bai yarda da ajiye kuɗi ba. Idan yana buƙatar kuɗi kawai yana zuwa ni kai tsaye wajen iyayen mu su bashi kuɗi. Sakamakon shi ƙarami ne ana bashi kuɗi. Ko nawa yakeso indai ba da yannan bane sosai amma mu fa mu mun girma ba a bamu kuɗi kuma an san muna sakamakon mu mun girma ba a bamu kuɗi an san muna aiki muna samun kuɗin mu. Ba a bamu kuɗi a gida sai dai kawai a ce ina kuɗin da kuke ajiyewa kuma an san saboda sun san muna ajiyewa sai dai su ce ina kuɗin da kuke ajiyewa ku je mana ku ɗauki kuɗin sai muce to shi ke nan. Shi kuma da yake shine ƙarami shine auta an san baya ajiye kuɗi sai a rinƙa bashi ko nawa yake so. Na ce to lallai kam ba shakka mu maɗin Allah mun gode maka da muke aiki. Ba wanda zai ce baza, baza, bazamu kashe kuɗi ba. Duk sanda muka gadamann kashe kuɗin mu. Zamu je mu kashe kuɗi. Shi kuma da yake shi auta ne an fi ji da shi ana bashi kuɗi ko nawa ya buƙata. Mu kuma ka gani saboda mu muna aiki ba a bamu kuɗi a gida sai dai a ce mu je mu yi amfani da kuɗin da muke ajiyewa a asusun mu ko kuma a bankin mu. Shi kenan sai mu je mu ɗakko mu yi amfani da shi. Amma ni fa hakan yana mun daɗi saboda a gaskiya bana so dama ina takurama iyaye na wajen suna cewa su rinƙa bani kuɗi saboda ina so su maɗin su rinƙa hutawa mu ma mu rinƙa hutawa ko ma ma ya huta ko wa ya ci abin shi shi ke nan.